Ina motsa jikina a kowace rana a kowani lokaci domin ni malamin asibiti ne. Na san me amfanin yin motsa jiki, yana ƙara lafiya na jiki, yana ƙara lafiyar ƙwakwaluwa domin jini zai wadata zai kai ma ƙwakwaluwa yadda take so dama ita ƙwakwaluwa abin da ta fi so jini ya gudanar.